Eh to gaskiya nakan iya busa tsaki sosai gaskiya. Saboda babban baki shine zai baka daman ka busa tsaki sosai. To ni kuma dama ina da wannan babban bakin gaskiya saboda ina iya busa tsaki sosai gaskiya. Nan ba mani kaɗai ba, ma kusan zance kowane mutum a duniya yana da daman nan. Sai dai in ya kasance yana da cuta ko kuma wani abin da zai hanashi, yi hakan gaskiya. To gaskiya ina iya busa tsaki sosai, sosai, sosai gaskiya. Busa tsaki ma ni ban ɗauke shi as wani abu ba gaskiya. Saboda bushi busa tsaki ya dangana ne da yanayin yadda bakin ka yake ko kuma yanayin yadda kake jin. Za ka iya yin abu ko kuma yanayin da yadda dai kai dai kake ganin. Za ka iya wannan. To ni gaskiya busa tsaki a waje ina ban ɗauke shi a wani abin da ya kasance na musamman ba. Saboda shi busa tsaki kowa zai iya yin sa. Keda yaro ne dai kasance jariri ko kuma wani yaro dai dai kasance a, bazai yi wannan ba to shine naƙe ga busa tsaki zai zama musa wani babban aiki. Ma ni yadda nake ina babba gaskiya busa tsaki a waje na ne kam ba wani babban aiki bane gaskiya. Busa tsaki ne a waje na gaskiya nakan-- na ɗauke shi ne kamar, eh aikine sauƙaƙaƙƙen aiki gaskiya. Busa tsaki ba wani abu bane babba. Eh busa tsaki gaskiya yana matuƙar a wajen wasu gaskiya zai iya kasancewa busa tsaki aiki ne babba. Amma gaskiya irin wajenmu gaskiya busa tsaki ba abu bane. Busa tsaki aiki ne mai sauƙi gaskiya. Sannan kuma yana jin daɗin gama mutum yana yi saboda yana bani mamaki. Sannan kuma in ga meye to amfanin wannan abun duk da dai ban taɓa sanin amfanin shi ba. Amma an gama mutum yana busa gaskiya to zan so in tambaya ko kuma ni gaskiya bai kasance wai na taɓa yi ba ko wane. Amma kamar ji haka amma gaskiya idan zan ga mutum ko kuma yana yi ni na san zan iya yi. Sannan kuma idan zan ga mutum yana yi zan tambaye shi me yasa yake ake yin busa tsaki gaskiya. Saboda mun yi tsaki da na sani ana yin dambu ne abinci da shi ko kuma wani ana sarrafa shi dai a yi wasu nau'ikan abinci da muke yi ci mu a wajen mutum. Ban san taya haka yake busa shi ba. Am busa shi na yake zuwa duk da dai abun ni ban taɓa gani ba. Amma dai na san cewan ni bakina zai iya busa shi. Sabbin busa shi shine ka busa shi ka hura shi ya wuce. To, to gaskiya ne a waje na gaskiya busa tsaki bazai kasance zai bani wahala ba gaskiya. Saboda ni busa tsaki zan iya yin shi safe, rana, dare, yamma kuma yaushe zan iya yin gaskiya. Ya busa tsaki ne bai kasance zai bani wahala ba saboda aiki ne da mutum zai iya yi a ko yaushe. Sannan kuma mutum yana ganin ma wannan ne zai iya yin shi a lokacin da yake so ko yaushe inda ya kasance akwai tsakin duk da zai iya busa shi.

Eh to, don ƙara aiki gaskiya nakan yi, nakan yi wasan kamar wasan ƙwallon ƙafa, nakan yi, nakan je na haɗu da abokanai na. Sannan nakan anji waka haka dai haka. Sannan nakan motsa jiki duka wannan yana cikin abun da nake yi domin ƙara aiki gaskiya. Sannan nakan ji daɗin jin waƙa, nakan ji daɗin jin karatu da sauransu dai gaskiya. Karatu Al-ƙur'ani saboda ni na kasance musulmi ne. Sannan kuma yakan kasance, eh nakan je in haɗu da abokanai na, nakan je filin ƙwallo in buga ƙwallon ƙafa da dai sauransu gaskiya. Irin waɗannan abubuwa duka nakan yi su sosai, sosai, sosai. Sannan kuma nakan ji daɗin yin su gaskiya sosai domin suna bani nishaɗi da dai sauransu gaskiya. Eh nakan yi waɗannan abubuwa domin ƙara aiki gaskiya.

Eh to gaskiya na kan so zama na ya kasance zama na, na zauna a kan kujera, kujeran kuma ya kasance mai laushi gaskiya wanda ba zan ji baya na, koh duwawu na nakan ji ya kasance na mun ciwo ba idan na tashi. To gaskiya na kan so zama haka. Sannan kuma nakan so zama wataran ɗaura ɗayan ƙafana a kan ɗaya domin hakan yana nuna sarauta ko wani matsayi da kai so domin ni ma'aɓucin son girma ne gaskiya saboda ƙoda ƙauyen mu 'yan gida ne na masu sarauta gaskiya. Toh hakan yana matukar kayatar tadani in ɗaura ɗayan ƙafana a kan ɗaya ko kuma sannan kuma ya kasance ina kan babban kujera, kujera wanda ta kasance kuma tana da laushi gaskiya domin ko a gida nakan zauna a falo, nakan zauna ne in yi ɗaya kan ɗaya gaskiya. To gaskiya haka dai nafi son zama. Na fi son zama in ɗaura ƙafana ɗaya kan ɗaya gaskiya.

A gaskiya ba na son abinci mai yaji, saboda abinci mai yaji gaskiya ya kasance yana saka yana tada abin da ake kira da ulcer. Ni kuma gaskiya ina da ulcer so wannan ne yasa gaskiya ba na son abinci mai yaji. Hasalima ma tun ina yaro gaskiya ban tashi ina cin yaji ba sannan kuma yin abinci ya kasance mai yaji ne gaskiya ba na jin dadin cin shi. To gaskiya abinci mai yaji baya daga cikin tsari na, ba na son cin sa sosai gaskiya. Amma idan ya kasance dole ne sai an ci to na kan iya cin sa gaskiya. Amma dai abinci mai yaji baya cikin tsari na kuma ba na son ci shi sosai gaskiya. Domin tun ina yaro gaskiya ban cika son cin abinci mai yaji ba sannan kuma inna ci yana tayar mun da abin da ake kira da ulcer. Watoshi ulcer wani ciwo ne da yake kasancewa ciwon zuciya. To wannan abinci mai yajin kuma yakan iya tayar da shi. To gaskiya ni cin abinci mai yaji a waje na yakan samin wannan cutar. Sannan ina jin mutane ba su na yawan ƙorafi akan abinci mai yaji yana tayar musu da wannan cutar. To gaskiya ni ma shine nake ƙoƙari ingana, ƙuƙari ingana kauce ma wannan. To gaskiya na kanyi ƙoƙari ingana hana kai na cin abinci mai yaji saboda gaskiya wannan cin abinci mai yaji yana daɗa wannan cutar. To wannan cutar kuma gaskiya wani ciwo ne mai matuƙar hatsari domin ciwon yakan iya kashe mutum. To gaskiya wannan maganan tada cin abinci mai yaji gaskiya ni ba na ƙaunanshi saboda abinci mai yaji yaka san shi zai iya tayar mun da ciwo na kuma in ya tayar mun da ciwon sai an je asibiti an kashe kashen kuɗi. Wanne zai hassala ma iyaye na kashe kuɗi ko da ba gani ba ga iyaye na ma za su ta kashe kuɗi da zai sauransu. To gaskiya cin abinci mai yaji baya daga cikin tsari na gaskiya kuma ba na son shi sosai domin wataran na kan taɓa saboda ako ni wannan akandan yi wannan gaskiya.

Eh, to gaskiya akwai wani gidan abinci a unguwar mu wanda ake kiranshi da Blue Lounge a turance. To gaskiya na fison wannan gidan abincin saboda suna da abinci iri-iri da nake so gaskiya suna saida abincin gargajiya wanda yakama dasu ɗanwake, su shinkafa da wake da dai sauransu. To dukadaida na kan so wannan nau'ikan irin abincin wanda kuma su suna sayarwa a gaskiya. To gaskiya nakan ji daɗin wannan abincin sosai, sosai, sosai. Shiyasa gaskiya bana kwance kasug inna nake son wannan gidan abincin sosai, sosai a zuciya na. Irin abincin da suke sayarwa ya kasance abinci ne da irin ya zuciya na yake son su gaskiya. To ina jin daɗin abincin abincin sosai sosai. To wannan ne yasa nake son gidan abincin gaskiya. Wanda ake cewa Blue Lounge wannan Blue Lounge din ƙalma ce a turance da take nefin shudine me wannan. To gaskiya ina son wannan gidan abincin sosai sosai fiye da yadda ba'a tsammani saboda wannan gidan abincin suna bani abun da nake so duk lokacin da naje. Nakan ji daɗin cin abincin su sannan har ma dama sukan rage mun kuɗin abinci saboda na kasance babban kwastomane nasu gaskiya. Inda kullum nakan je mukan lida su, daki ya kasance unguwa ne kuma daga fannin ke zuwa ba sai na kashe kuɗin mashin ba. To gaskiya wannan ne wanda ya kara sa ni naje naso su sosai sosai a zuciya na. Dan ina son gidan abincin gaskiya sosai saboda gidan abincin ya kasance gidan abinci ne haɗaɗɗe. Koda hutu kaje ka ɗauka wurin da kake cire ni. Sannan wataramma nakan kibiddurwa ta ko wata dai aka mu je mu ci abinci gaskiya saboda suna da nau'ikan abincin da ita ma take so kuma take jin daɗinsu take gaunin su gaskiya. To a gaskiya wannan gidan abincin sun iya abinci sosai sosai kuma ina son gidan abincin nan sosai har zuciya na saboda watarammani har zan iya musu tallle ma ko wanne irin suna so gaskiya. Nakan gaya wa abokanai na da sauransu a kan su zo su ci abinci a gidan saboda gidan abincin gida ne mai matuƙar kyau sannan kuma idan ka ɗauka hutu ko kaje ka kai yarinya ko ka kai wani wannan ɗinka gaskiya wurin gidan, gida ne matuƙar na azu a gani gaskiya. Suna da abubuwa kuma wanda suke kasancewa suna bawa kwastomansu abun da yake bukata gaskiya sosai sosai suna biya wa kwastomomin su bukata sosai fiye da yadda ba'a tsammani gaskiya. To gaskiya nakan ji daɗin wannan gidan abincin sosai sosai fiye da yadda mutum baya tsammani. A gidan abincin suna bada abinci mai kyau sannan kuma duk wani irin abinda ake so akwai a wurin gaskiya. Wannan ne yasa nake son su sosai sosai.

To, gaskiya ni dai na fi son AC gaskiya. Ban cika son fanka ba saboda, fanka ya kasance iska ne kawai, busasshen iska wanda ke ƙaruwanna. To gaskiya AC kuma ni a ganina yafi mun, eh, amfani ga lafiyana ma gaba daya. To a gaskiya na fi son AC akan fanka, domin eh, fanka ni a ganina gaskiya iska ne kawai wanda take kaɗawa kamar iskar bishiya ko wannan amma AC kuma shi an yi shi ne saboda kawai ya bada sanyi. To gaskiya ni AC yafi burge ni kuma na fi jin son shi a raina, gaskiya da fanka saboda fanka gaskiya ni, eh, kawai dai ina jin fanka ne saboda ba kuɗin AC. Amma inda akwai kuɗin AC gaskiya, fanka bare, baransu fanka, baransu fanka ba gaskiya fiye da AC. Na fi son AC sosai, sosai fiye da fanka saboda AC yana burge ni duk inda naje na ga akwai AC. To gaskiya har na kan zauna ma na ɗan taɓa hira a wurin saboda dai AC ya buge ni, in ji sanyi wurin. Sannan yanda wa gida insu gaba da tim fanka amma gaskiya AC yafi burge ni sosai, sosai son samu ma idan akwai kuɗi ya samu zansa AC a ɗakina saboda AC yana burge ni sosai, sosai fiye da yadda yamma sammani gaskiya. Ina jin daɗin AC fiye da fanka gaskiya domin AC yana da kyau. Sannan iskan shi yana gyara jiki ba fiye da yadda fanka yake gyara jiki saboda shi fanka ya kasance iska ne kawai wanda yake yawo a wannan toshi. Kuma AC an yi shi ne saboda asali an yi shi ne shi AC saboda ya kasance yawa bawa iska mutane kawai. Sannan kuma iska mai kyau da zai gyara masu jiki domin su iya su fito jikinsu ya gyaru ba kamar fanka ba da ya kasance iska ne kawai natural ɗaya yake juya wa gaskiya.

Eh to a gaskiya bana iya jurewa abinci mai barkono. Saboda abinci mai barkono yana da matukar zafi a baki, sannan kuma cin shi dole ne sai mutum ya nemi ruwa a gefensa na sha. Ruwan baya kasance mai sanyi ko kuma wani abu dai da zai kasance ya ɗauke wa mutum wannan zafin. To a gaskiya ni bana iya jure masa sosai cin abinci mai barkono idan baya kasance dole ba gaskiya. Sai abinci ya kasance dole ne zan ci shi, shine nake iya jurewa abinci mai barkono. Amma in dai har ya kasance akwai wani abinci bayan shi, to gaskiya na-- zan zaɓa wannan abincin a kan abinci mai yaji sosai gaskiya. Domin bana iya jurewa barkono kamar yadda, saboda ma ina da yanayi na ulcer to wannan ulcer gaskiya shi kuma baya son abinci mai barkono. Domin duk inda mai ulcer ya ci abinci mai barkono to yana tayar masa da wannan ulcer nashi sannan kuma hakan zai iya zama, zai iya zama yana da illa ga lafiyansa gaskiya. To gaskiya ina tar ina ƙoƙarin gana kauce wa cin abinci mai barkono saboda gaskiya yakan kasance yana da illa ga masu ciwo irin nawa gaskiya. Gaskiya bana jin daɗin cin abinci mai barkono kuma ma a baki ma tukunna bai yi ma har a zo ga maganan illan da zai mun a jikina gaskiya bana son ma a kai ga aka shirya sa bana son shi. Kuma tun-- ko ba da gani ba ma ga mutane da yawa ma gaskiya ba su ke son abinci mai yajin barkono da yawa ba. Saboda yawanci kusan mutane especial a irin ƙasan da muke kowa yana da ulcer. Ulcer kuma gaskiya baya son barkono saboda idan ka ci abinci mai barkono ko yaji da yawa yana tada shi sosai sosai gaskiya. To gaskiya cin irin wannan abincin ya zai zama yana da illa ga lafiyar mutum inda kuma zai zo ya kasance, ya kama mutum. Ban da ma haka ya kama mutum, mutum bari ji daɗin zai ci abinci yadda yake so ba ba. Kuma kamar yadda babu wannan.

To, gaskiya ni rana mafi kyau a wajena gaskiya shine ranar Lahadi. Saboda ranar ne mutum yake kasancewa ba inda mutum yake zuwa yake kasancewa, yana hutu a gida gaskiya kuma sannan anan ne yake yin wasu ayyukansa duka duka. Wanda suka kama na kai da kai, aikin da ya kama ba na wurin inda yake aiki ba ko wani abu. To gaskiya wannan ranar mutum yana matukar hutawa sosai sosai. To ni dai a wurina gaskiya ranar Lahadi tafi kowane rana kyau a mako saboda a ranar ne mutum zai je ya zanna da iyalinsa, da me me dinsa, da kowa da kowa nasa da su ganshi Inma ziyara ne mutum zai yi, ranar ne yake da lokaci da zai je ziyara saboda ranar ta kasance ranar hutu ne. Sannan mutane basu da inda suke zuwa wannan ranar illa iyaka Kiristan da suke zuwa church. Tos uma idan sun dawo dai sukan yi ƙoƙari sun kai ziyara ko wani abu haka makamancin haka. Kuma ya kasance sun zanna a gida sun huta gaskiya. To duka duka dai ni gaskiya rana mafi kyau a wajena idan zan ce to zan iya cewa kamar ranar Lahadi ita ta fi mun kyau. Sannan ga mutane da yawa ma ba mani kaɗai ba, yawanci mutane zaka ji in dai har za'a tambaye su wace rana ne mafi kyau a mako, zasu taimaka ranar Lahadi. Saboda gaskiya irin Monday, Talata, Laraba koyaushe mutum yana cikin aiki da dai sauransu. To gaskiya mutum baya samun wani lokaci da za a ce a ya samu lokaci na kansa da zai yi wasu abubuwa. Amma ranar Lahadi mutum ya kasance baya, mutum ya kasance yana gida ba abin da yake yi. To wannan lokacin ne zai samu nutsuwa yayi wasu abubuwa na kansa dai gaskiya. Wanda zasu masa amfani, sanin su amfani duk wani wanda yake tafe da shi gaskiya. To gaskiya ina jin dadin wannan ranar sosai sosai. Sannan kuma ni a wajena gaskiya ranar Lahadi tafi mun kowacce rana wannan a mako gaskiya. Saboda wannan ranar Lahadin ina matuƙar jin dadi zama a gida da dai sauransu gaskiya.

To, a gaskiya dai ni ban ci kasancin abincin titi ba gaskiya. Don kuwa wajen sana'a ko a wajen wani abu, gaskiya ne yakan kasance nakan koma gida ne in ci abinci. Gaskiya ban ci kasan abincin titi ba. In ya ci abincin titi, to ya kasance dole ne. Dole ne yake sa in ci abincin titi gaskiya. Amma gaskiya ban ci kasan cin abincin titi ba. Saboda abincin titi ya kasance abinci ne wanda bakasan ma waye ne zaiyi ba wataran Eh, dole duk da dai mutanen da suke kawo wa kasan su, amma ba ka san ya akai suka shirya abincin ba. To gaskiya ni wannan abincin ban ci ƙasan shi ba. In dai na ci, ya zama mun dole ne gaskiya. Ban ci kasan, ban san an yi shi ko da tsafta ko ta hanyar ba da tsafta ba, ko akwai datti ko wani abu dai haka. To gaskiya wannan abun yana matuƙar sa ni inji gaskiya. Ban, ban, yana cire mun soyayyan abincin titi a raina gaskiya. Shiyasa gaskiya cin abincin titi, ni a waje na gani nake ban ɗauke shi dai wani wannan ba gaskiya. Don ko a wajen sana'a idan yanzu ana sayan abinci a titi ko nakan yi, gaskiya ban ci ka ya ba. Saboda ina zuwa gida da ke wurin sana'a na kusa da gida yake so nakan je in ci abinci a gida. To gaskiya abincin titi ni ba wai na ci kacin shi ba ne, kuma a ce a'a ina cin sa sosai. Amma dai wataran dai kam ba zan ce ba, ba zan ce ba na ci duka duka ba kam. Amma dai ba wai na ci kacin shi sosai ba wata saboda wataran yakan kasance a ba kuwa a inda nake. To dole dai ya kamata in sayi abinci a wajen saboda in samu mun samu wani abu a cikina. To ƙara wannan dole ne mutum zai sayi abincin titi ya ci. Amma dai gaskiya, eh, in ya kasance normality ne, ace rana ne kawai na haka. Mutane suna nan kuwa da kuwa yana nan bai kasance dole ba. To gaskiya ban ci ƙacin abincin ba. Nakan koma gida ne in je in ci abincin gida. Gaskiya abincin titi ni ban ci ƙacin sa sosai ba gaskiya. Nakan koma gida don in ci abincin gida na yanayin ranaku. Amma in ya kasance ranan da ya kasance ba ni da ranan da ya kasance ba na shago ko ba na inda dai nake sana'a. To gaskiya na kan yi ƙoƙarin inga na sayi abinci na titi in ci saboda kar mutum ba zai zanna da yunwa ba gaskiya.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? A To, gaskiya ni kyautan da nake son bayarwa, nakan yi kyauta ne a duk lokacin dana tashi yin kyauta na kan sayi. Na fi son kyauta dai irin na kyautan kuɗi gaskiya. Imma mutum kyautan kuɗi gaskiya na fi so saboda kyautan kuɗi abu dai bai sauki ba sai kaa wahalar da kanka ka kai ba. Kowai za ka je kaa ba mutum dai kuɗin ba sai ka je ka sayi wani abu, eh, a wajen ba ka wahalar da kanka kuɗin bayarwa, zaka ba shi ne kuɗin. Kawai shi zai je yasan me zai yi da shi don ko da a ƙanne a gida ko su yaya ko su wannan. Nakan fi gane in ba da kuɗi kawai idan zan yi kyauta saboda gudun wahalar da kai ko wani abu dai makamancin haka wanda zai sa ka je kata bata lokaci ko wani abu kai ta saye saye ka ta wannan wannan. Gwara kawai ka tura mai shi kyautan kuɗin kawai zallah. Da ka je kata bata lokacin ka, kana saye sayen wani abubuwa ka tura mata. Idan dai bawai kyautan ya kasance ya kamata a yi shi bane ta hanyar sayen wani abu. To, gaskiya ni na fi gane bada kyauta ta hanyar bayar da kuɗi gaskiya. Amma in kyautan ya kasance, ya kasance irin dole ne za a sayi abu a bayar. To shi ne wannan mutum kuma zai yi shi ta wannan. Kamai irin kyautan ɓadi ko wani abu dai haka makamancin haka kyautan ranar haihuwa ke nan ga mutum ko kuma a kyauta ta suna ko kyauta ta wani aure haka. To wannan mutum zai iya kai abubuwa dai da ake kaiwa dai yanda ake yi a al'ada. Amma in ya kasance abun ya saba haka, to gaskiya ni nakan yi kyauta ne da kuɗi gaskiya. Kowai kuɗi nake bayarwa na yi wannan a kai saboda gudun ɓata lokaci na saye saye da dai sauransu da dai irin abubuwa da suka kunshi haka gaskiya. Domin in ya kasance ka tsaya kana tsaye wannan wannan to lokacin ka da aka ɓata kawai akai bazakaje ka yi abun da ya dace ba. Amma in ya kasance ka ba da kyauta na kuɗi, kaga, ka, kaa, me zan ce, yazansa ne. Ka wannan na lokacin ka. Sannan kuma, eh, shi ma wancan ɗin ka sauƙaƙa masa. Zai je ya saya abin da yake so, abin da ya ga dama ba wai kai abin da ka saya masa ba. To shi ne wannan ne ya sa ma nake ƙara ƙarfafa mun gwiwa idan zan yi kyauta ya kasance na yi kyauta na kuɗi ba na abu ba saboda mutum zai je ya saya abin da yake so. Ba wai ka yi ka saya masa ka ba sa ba. To zai fi zaɓan abun da ya fi masa than kai gaskiya. Zai zaɓi abin da yake so yaga yafi masa fiye da yanda kai za ka zaɓa masa abin da zai saya.

Eh to, a gaskiya nakan yi kiran bidiyo sosai. Kiran bidiyo ya kasance dabi'a na ne gaskiya. Nakan yi kiran bidiyo, wato bidiyo mutum yana ganinka ka na ganinsa. Nakan yi kiran bidiyo da budurwata, nakan yi kiran bidiyo da sauran 'yan gidanmu musamman ma in ya kasance na yi tafiya na bar inda nake. To nakan yi kiran bidiyo da su sosai, sosai, sosai gaskiya. Kiran bidiyo ya kasance babban dabi'a na ne wanda nake son shi kuma saboda cikin kiran bidiyo mutum yakan iya ganinka ka kan iya ganinsa gaskiya. To gaskiya kiran bidiyo nakan kasance ina yin sa sosai, sosai, sosai. A ko da yaushe kuma nakan iya yin kiran bidiyo. Nakan yi kiran bidiyo da rana, nakan iya yin kiran bidiyo da daddare, nakan iya yin kiran bidiyo da safe gaskiya. Nakan kira bidiyo a duk lokacin da na so gaskiya. To kiran bidiyo babban dabi'a na ne gaskiya. Sannan kuma ina jin daɗin yin hakan da abokanai na na makaranta, da abokanai na na gida, da abokanai na wanda dai aka rabu dai aka jima ba a haɗu ba. Saboda kiran bidiyo ya kasance abu ne da zai sada ka kaga ɗan uwanka ko da yana da ganisa. To dai za ka iya ganinsa shi ma zai iya ganinka, zaku ga juna ku gaisa ku yi raha ku yi abin da zai kasance ya zama tsakanin abokai dai da ƴan uwa da kowa da kowa sannan musamman ga yayin ka dawo kan ɓangaren soyayya ko wani abu haka. Kiran bidiyo yana ƙara shaƙunta da mutane, yanda ita wanda ka ce nema da budurwar ka ce na za ta jiɗe. Tana jin karnauta tana ganinka tana-- kana iya ganin ta kai ma kuma kuna jin daɗi a kantu. Gaskiya kiran bidiyo ni awaje na, na ɗauke shi. Nakan yi shi sosai, sosai ina son kiran bidiyo. Domin kiran bidiyo niyyar waje na babban abu ne ya sa nan kuma ina matsikar kin jin daɗin sa gaskiya. Kiran bidiyo ya kasance babban dabi'a na ne gaskiya kuma ina jin daɗin shi sosai, sosai. Kuma ina matukar ƙaunar sa gaskiya. Kiran bidiyo ya kasance wannan ni na ne gaskiya. Ina jin daɗin kiran bidiyo sosai, sosai, sosai. Ya dai yadda ba zan ma ni gaskiya.